Yes, za ku ga inde akwai ɗan wani fili a unguwar mutane ko kuma akwai wani ɗan waje ko kuma akwai makarantar gwamnati, za ku ga matasa suna zuwa suna buga ƙwallo kullum da yamma. Bafa kullum da yamma ba, har irin Asabar da Lahadi in sunga ba makaranta suna zuwa irin suyi match azo ayi match ana buga ƙwallo, ana duba wanda ya fi. In mutum zai wuce ya kalla matasan nan da suke buga ƙwallo, za kaga sun haɗa zufa suna motsa jiki. A zuwa a yi match ana buga ƙwallo, ana duba wanda ya fi. Wani zubin in kuma mutum ya gaji, zai zai anshe wani wanda ya wani zai anshe shi saboda ya buga ƙwallon.

Eh, a gaskiya ina jin kukan zakara da safe saboda muna da zakaru da kaji sosai a gidanmu. Mu mun saba yin kiwo. Saboda baza mu iya rayuwa ba ma ba kiwo. Kajin gidanmu sun kai guda ɗari saboda in sun yi wabi, mu kan yayyankasu. Amma kafin shekara ya zagayo mun tara su saboda muna zuba musu abinci ne da sauransu. Kuma idan mun tashi da asuba zakara ne yake tashin mu. Da rana ma zakara na mana cara sannan da dare ma zakara yana yin cara. Gaskiya rayuwa da zakara abu ne mai kyau saboda tana duba maka lokaci ko da ba ka da alam.

Agaskiya abinda yafi mahimmanci lokacin da bani da lafiya in shine shinka tafadika da miyan kuka saboda shinkafa dafaduka da miyan kuka in yayi zafi yafi komai daɗi. Ya ma fi kaza shiga. Wani dai mutum bai da lafiya, nan da nan yake kawo mishi appetite. Suna shi nan da nan yake kawo wa mutum ya dawo ma da mutum abun maimarin da zai ci. Saboda in ba shinkafa da miyan kuka mutum ya samu yaci ba, to sai dai ruwan shayi. Ruwan shayi shine mutum zai shayi ya warware mishi hanji, saboda ya samu ya ɗan sha magani. Sannan kuma abin dalilin da yasa nake son shinkafa miyan kuka tun kaka na da ta fara yin shi, shi ya sa ta fara yin shi ta bani, na ji akwai daɗi sannan ni ma na fara yi. A gidan mu ba wanda yake ci sai ni. Saboda sai su ga kamar abin ƙazanta ne amma kuma da na gwada ci sai na ji daɗi. Nima da haka nake ganin kaka ta takeyi, amma da na fara sai naga kowa zai iya ci abu ne abin marmari.

Gaskiya a ganina idan aka ba matashi daman ya je aiki waje mai nisa, kamar a ce daga ƙasan shi zuwa wani ƙasa, zai samu ya samu aikin yi kuma zai samu kuɗi sannan ya dinga turo ma iyalen shi. A ƙalla a ce duk wata ko duk bayan sati biyu ko mako ɗaya yana turo ma iyalen shi wani abu da kuɗa kuɗin da yake samuwa. Ko kuma a ce in matashi a nan shi ba sai ya tafi wani waje mai nisa ba ya samu aikin yi, kaman a ce an bashi muƙamin ɗan majalisan unguwa, shi ma zai samu ya taimaka ma wasu 'yan'uwan shi matasa sannan kuma a ce yayi providing musu aikin yi ko kuma a ce ya sa wutan lantarki a unguwan, ko kuma ya sa wutan kan titina ko kuma ya yi providing jami'an tsaro, ya sa jami'an tsaro a cikin unguwa shi ma dai duk wannan abubuwan da suke ninkaya unguwa ne idan aka bawa matashi saboda matashi an ce in aka ba matashi ya fi a ce an ba dattijo opportunity ɗin nan.

Gaskiya inde aka che a gari ko unguwa an samu wasu matasa ko ƙungiya sun zo sun buɗe ƙungiya, na ci na buɗe maci gaban gari. Gaskiya abin garin na cigaban unguwa ne, sannan ga unguwan za ku ga duk ta yi fintin kau da sauran unguwa. Za kuga unguwan tazama abun koyi da sauran unguwa saboda matasan unguwan ko kuma ƴan ƙungiyar unguwan za su tabbata da kowane security a gida sannan kuma ko sai sun zagaye unguwan da karnuka kafin a kwanta bacci. Sannan kuma sai sun zagaye ko'ina da ko'ina sun tabbatar da babu wani abun ciwon kai a cikin unguwan kafin su je su kwanta. Sai sun zazzage duka unguwan, duka garin ko kuma duka layin kafin su san abubuwan da ke damu damun garin.

Gaskiya lokacin da babu wutan lantarki ko kuma in akace in an ɗauke wutan lantarki, abubuwa suna ma mutane wahala. Kaman ace idan mutum zai yi daka, kunga in akwai wutan lantarki ko kawai zai zuba a cikin blender ne ye markakada kayan miyan amma in babu wutan lantarki sai ya ɗauko turmi da taɓaryaya ta daka wa. In kuma a ce in akwai wutan lantarki in mutum zai yi girki kawai zai kunna hotplate ne ko electric ya ɗaura girkin shi. Amma in babu wutan lantarki sai yaje ya, sai yaje ya samo itace sannan ya zo ya haɗa garwa shi. Sannan kuma in akwai wutan lantarki in mutum ma zai sa kaya sai ya goge kayan kafin ya sa. Amma in kuma babu wutan lantarki haka zai sa kaya a yamutse. Gaskiya wutan lantarki yana taimakawa ta hanyoyi da dama ba sai mutum ya sani ba, da wanda muka sani da wanda bamu sani. Kuma ko in akwai, in akwai wutan lantarki mutum ba zai zauna cikin duhu ba. Za ku ga an kunna huta sannan an kunna fanka mutum zai sha iska.

Ya waƙoƙin yara, waƙoƙin yara, yara suna koyan shi ne a makaranta. Wato na gargajiya kuma suna koya ne a cikin gari. Wato idan an kai yaro yana ƙarami makaranta, ba abun da ake koya mashi sai waƙa. Antin su ne za ta zo ta dinga ta damke ɗamara ta na ta koya musu waƙa. Saboda lokacin da aka fara kai yaro a makaranta, ba fahimtar karatu yake yi ba. Ana koya mishi karatu ne da waƙa. Ko me za a koya mishi sai waƙa? Ina tuna lokacin da nake karama lokacin da aka kai ni makaranta aunty mu ita take koyan waƙa Hanna tuna wani waƙa da ta koya mu na "Cece kula, cece kwafisa, kwafisa danga". Antin mu ne ta koya mun waƙa kuma har yanzu har gobe har yau, duk ana koya ma yara irin waƙan. Saboda waƙar ne da ba a taɓa daina yayin shi. Sannan kuma akwai yaran da ake, waƙoƙin da ake koya ma yara kamar "washing, washing, washing". Duk yara ana ke koya musu saboda lokacin ƙwaƙwalwarsu wasa kawai ne take fara koya da waƙoƙi. Shi ya sa ake koya masu waƙoƙin a fannin wasa. Sannan kuma kowane karatu za a koya ma yara, sai fannin wasa ake koya musu da waƙoƙi.

A gaskiya yanda nake tsarawa kaina saboda kar in ɓata kaina a waya shine inama kaina time table. Lokacin danake ɗaukan waya daban. Nasan lokacin ɗaukan waya kuma nasan lokacin da ba ɗaukan waya ba. Ba ace ina ɗaukan waya kullum da kullum bane. A'a, inasa wayana a data mode ne, sannan kuma inasa a battery saver saboda duk bayan awa biyu nake ɗaukan waya kuma waya ba tafin awa ɗaya a wajena. Zanbar waya ta huta saboda in mutum yana ɗaukan waya ma ya daɗe yayi twenty four hours a wajenshi wato awa ashirin da huɗu, yana iya kawo mishi wani ciwo kokuma ciwon ido in hasken waya yayi yawa. Sannan kuma akwai damammuwa dayawa da waya ke kawo mutum ciwon kai da sauran abubuwa. Sannan kuma akwai abunda mutum yakeyi zai shagalata akan waya in mutum bai iya kan waya ba kaman kallon TikTok da Facebook.

A gaskiya yanda ake shuka itace ko kuma yanda ake yin noma abubuwa daban daban ne. Yanda ake shuka itace, mutum zai je ya samo irin iccen ko kuma ya je ya samo ɗan tsiron iccen wanda ya fara fitowa ke nan. Sai ya zo ya haƙa rami, ya dasa sannan kuma ya ɗan sa taki kaɗan. Kullin yanayin banruwa ma wajen, kullin yana yiwa wajen ban ruwa, har sai tsiron yayi girma kokuma iccen ya fito. Haka mutum zai tayi. O yanda kuma ake noma, noma shi sai mutum yayi kunya kunya. Mutum sai yayi ƙunya sannan ya zo ya dinga haƙa rami. Yana shuka abinda zai shuka yana rufewa. Bayan ace wajen lokacin damina shine ruwa ya zuba a kan wajen kafin nan abin ya tsiro. Sannan mutum zai zo ya ɗan sa taki kaɗan, yana duba wajen a kai a kai. Maybe a mako so biyu ko so uku, yana duba, yana duba ciyawan da yake ɓata mishi shuka kafin ya ful, ya cire.

Bara in bayyana muku rawar da na sani. Gaskiya na san rawa kala kala. Akwai rawan Dubar, akwai rawan 'yan bori, akwai rawan gaɗa akwai rawan 'yan fim sannan akwai rawan nishaɗi. Bara in fara muku bayani akan wara wan Dubar. Rawan Dubar ana yin ta ne a arewacin Najeriya, musamman Zariya da Abuja da ke wayanta. Rawan Dubar rawa ce da ta shahara wanda ake yin ta lokacin sallah. Ana yin rawan ne tare da tare da da wasa da doki, tare da sarakai da sauransu. Zan yi muku bayani akan rawan da yanda ake yin ta. Rawan dubar tafi kowane rawa daɗi da ake yinta a arewacin Nigeriya ita ce rawan da sarakai da 'yan doki suke takawa. Nan kuma ana koya musu ne, sannan suna yin faratikal kullum kafin Sallah ya zo. Suna da gida na musamman da suke koyan rawan. Kuma in ana yin rawan, ana yin ta sau biyu ne a shekara, kaman a ce ƙaramar Sallah da kuma babbar Sallah. Sannan kuma ana ƙayata wajen kuma ana ƙayata ma dokunan kaya masu kyau kafin su fita zuwa rawan. Sannan kuma masu rawan suna yin suna yin horo na musamman. Ba kowa ba ne ya iya rawan kuma ba da ƙafa ake yin ta ba. Da ƙafan dawakai ake yin rawan. Shi ya sa rawan take ta musamman. Sannan akwai rawan 'yan bori. Rawar 'yan bori rawa ce da ake yin ta musamman idan an hau bori. Sannan ana zuwa ana yin kallon rawan. Sannan kuma akwai rawan da ake yi na nishaɗi. Rawar nishaɗi ita ce rawan da ake yi kaman a ce rawan 'yan fim ko kuma bidiyon rawa da za ka sa ka shiga nishaɗi shi ma. Sannan akwai rawa mai ƙayatarwa. Shi ma rawan ƙayatarwa ita ce rawa da ake yi don mutum ya ƙayata kansa.

A ganina babban matsala ce a ce mutum yana aiki sosai wanda bai samun lokaci da iyalansu. Kuma a ce mutane suna aiki sosai wanda har ba sa samun lokaci da iyalansu. Hakan na yin sanadiyan aiki da kuma neman kuɗi. Mutane suna da yawa da kuma suna aiki misalin awa takwas zuwa goma a kullum. Amma akwai kuma aikin da suke yi ma'ana side hustle da kuma suke yi don cimma wani abu a rayuwarsu. Sannan kuma suna yin aiki ne don su dinga providing ma iyalansu ma'ana su dinga neman kuɗi wa iyalansu. Sannan akwai kuma lokacin da yake rage sosai saboda mutane suna yin amfani saboda su samu kuɗi. Sannan kuma matsalar wayoyi da social media, shi ma wannan matsala ce me girma. Mutane za ku ga mutane wasu mutanen suna amfani da wayoyinsu musamman awa uku zuwa huɗu a rana. Ba tare da sun ajiye ko kuma sun huta ba. Musamman in suna kallon TikTok ko Facebook ko kuma suna kallon AI video. Sai su dinga shagalta suna yin amfani da wayoyinsu. Akwai kuma rayuwa da ta daidaita zuwa da salo. Sannan kuma mutane ba su iya zuwa ga wannan saboda kallon TV da kallon Netflix da sauransu. Shi ma yana cinye lokaci sosai. Amma a gaskiya ita ce lokaci baya da ƙaranci a haka. Fifi ko ya canza, abin da ya ba mu fitattuwa shi ne sai gu daji.

Gaskiya yanzu yanayin haɗa Hausa, hausa da wani kalma a cikin magana ya abin ya zama ruwan dare. Sai ki ga koma mutum bai je makarantar boko ba, ya iya sa Turanci a cikin Hausa. Kai wasu ma zaku gani basa yin Hausan kwata-kwata idan za suy magana, sai dai suyi da Turanci. Amman kuma za ka ga wasu, mothers, mother tongue ɗinsu ne tu Hausa amma kuma ba za su yi ba. Wasu kuma sun. Kaman yanda muma yan da muke yi, muna haɗa Turanci ne da Hausa. Saboda in muka ce za mu yi Hausan gaba ɗaya, ba za mu iya ba. Saboda Haus. Mu i mutanen yanzu Hausan ya musu wahala, na musu wahala sosai. Ba za su iya dinga yin Hausa kaɗai ba. Dole sai sun haɗa da wani yare. Amma kuma akwai wani wajen da in ka je in Hausa kaɗai ka ke ji, wallahi ba za ka iya yin yare ba. Kuma ba za ka iya yin magana da su ba. Dole sai ka dinga haɗawa Hausa da wani yare, kamar Turanci. Kaman in mutum zai je ƙasan waje, dole sai yana ɗan jin wani yare zai iya yin amfani da shi. Saboda Hausa kaɗai ba za ta iya taimakon shi ba. Akwai ma wani ƙasashen da basu iya haɗa hausan da larabci kafin ya iya samu yayi magana da zasu iya fahimtan shi akwai kuma ko a wa. Saƙonnin waya a WhatsApp da Facebook, za ku ga an sa ku a wani group, irin group ɗin Larabawa ko group ɗin turawa. Wanda dole sai kana jin Turanci ko kana jin Larabci, shine za ka iya magana tare da su. Amma idan mutum baya jin Turanci ko Larabci, mutum ba zai taɓa fahimtar me suke so su, su gaya ma mutane ba. Akwai kuma wasu ya. Yarekan da ake haɗawa Hausa da su, kamar a ce Yarbanci. Za ku ga kaman bahaushe ne ya je makarantar Yarbawa kuma yana jin Yarbanci kuma yana jin Hausa. Kai Hausa ta koma kamar ruwan dare a nan Najeriya. Kowa da kowa za ku ga yana jin Hausa. Ɗai-ɗai ne za ku ga wanda zai tashi a Najeriya kuma a ce baya jin Hausa. Gaskiya ina alfahari da harshen uwa ta. Saboda harshen uwa ta, ita ce Hausa. Kuma ina iya haɗa shi da kowane yare. Kuma ina, in yi magana yanda za a fahimta. Saboda in ba a fahimta ba, zan iya juyewa in koma wani yare. In kuma an fahimta shi ke nan mutum zai fi fahimta sosai.

Gaskiya Hausawan mu suna taƙaita sunaye da yawa kamar yanda aka ce Abdullahi, yanda ake ce mashi Audu, Muhammad ana ce mashi Mamman. Akwai sunaye da dama wanda mutum in ba ya lura ba ko kuma ya tambaya ba zai gane ainihin sunansu ba. Gwammawa idan Abdullahi da Mamman to ana ganewa amma akwai sunayen da ba a ganewa kamar su ace Fitika, Mamman, Ɗanƙwaɗo duk akwai yanda saboda Hausawan mu. Akwai za ku ji an ce ma mahmud an ce mashi Mudi. Sannan kuma za ku ji an ce ma Abidin Abi. Kamar kuma Zainab. Har da sunayen mata ma wanda ake taƙaitawa ba sunayen maza ba kaɗai. Kamar Zainab ana ce mata Zizine, Aisha kuma ana ce mata A'i, Maryam kuma ana ce mata Mero. Akwai sunaye da dama wanda za ku gani mutane ana taƙaitawa a Hausawan mu. Kamar sunayen in ya musu tsawo ba kai wani ma ba wani zubin ma ba tsawo yake musu ba. Yanayin yanda ne kawai ba za su iya faɗa ba ko kuma wani wani zubin kakannin mu sun saba da ɓata suna. Kamar ace ana kiran sunan mutum sunan rana, ana ce wa mutum Ladi, Larai, Asabe duk wannan sunan rana ne. Kamar ace na Ladi ranar Lahadi kenan aka haife ta, ranar Larai kuma ranar Laraba. Shi kuma ana kiranshi ne in in an haife shi farkon azumi sai a sa mashi ɗan azumi. Akwai kuma wanda ake ce wa Sallau. Shi kuma in an haife shi ran sallah. Akwai sunaye da dama wanda ake ɓatawa musamman Hausawan mu sun iya ɓata suna. Wanda da ka ji sunan ka san abun da yake faɗa da ake nufi kenan. Musamman ma za ku ji suna kala kala wanda suke ake ɓatawa. Most especially sunan mata an fi ɓata sunan. Kamar ace Khadija ana kiranta Kadi. Kamar ace kuma ana ƙirar Auta last born kenan ake ce ma Auta wanda aka haifa ƙarshe. Kamar kuma ace ɗan fari wasu daga wasu daga cikin Hausawan mu musamman iyaye mata ba sa iya gayen sunan ɗan fari sai dai su dinga ce mashi wannan yaron kai wanga ba za su kira sunanshi ba. Shi ma wannan ɓata suna ne.

A gaskiya akwai kowa yanda yake kasuwanci, kowa yana da yanda yake amfani, yake magana da abokin ciniki. Wani zai ce, "Yau yauwa kostoma zo ka duba ka gani." Wani zai ce, "Zan maka ragi amma ka gaya mun gaskiya." Amma ni in jan, in abokin ciniki ya zo siyan kaya na, zan ce, "Haba Hajiya, haba Hajiya barka da zuwa. Ga, ga waje ki zauna." In na ɓata waje ta zauna sai in ce, "In kawo miki ruwa ki sha?" In ta ce tana son ishi, tana jin ƙishi, zan kawo mata ruwa ta sha kafin mu fara cinikayya. A cinikaiyan zata, in ta ɗauka kaya, za ta ce, "Nawa ne wannan?" Sai in ce, ga, sai in ce mata, "Dubu arba'in ne. Nawa kika rage?" In kuma ta ce in gaya mata gaskiya abun ne, zan ce, "na cire miki dubu biyar. Nawa kin siya?" In tace bata siya ba a haka, sai in ce, "to shine last price. Ba zan ƙara, ba zan ƙara rage miki komi ba. Gaskiyan kuɗin shi kenan." in matan naga dagaske zata siya, se in mata ragi. In kuma naga ba dagaske zata siya ba, kawai tazo ta latsani ne, toh bana ban mata. Akwai kuma wanda zasu zo su ɓata muka kawai kaya, su ce sun zo ganin kaya ne zasu siya. Kuma a zahirin, a zahirin gaskiya ba kayan suka zo su gani ba. Sunzo kawai suga kaya ne, ba siya za suyi ba. Gaskiya irin wa'innan kostomomin bana son su, saboda kawai sun zo su ɓata kaya ne, ba siyan kaya suka yi ba. Amma kuma akwai wa'innan da zasu, zasu ringa kiran mutum a waya, su ringa tambayan shi ina ne shagon shi. In mutum ya basu address ɗin shagon wa to ya basu lamban shagon, toh sai in sunzo, sun, sun tambaye shi akwai kaza, sai su tambaye abun da baya siyarwa. In kuma abunda baya siyarwa ne in ya ce babu, sai su ce, "Daman shi muka zo mawa." Kuma gashi kace babu. Har sai a mutum a yaji haushi. Gaskiya irin wannan kostomomin suna ɓata mun rai. Ba irin, ba irin wa'innan da suke siyan abu bane da gaske.